Gaskiya zan ce a cikin miya mai sanyi ko miya mai zafi, ya ganganta wanda nake fi so. In dai tuwon da nake ci misali, in dai sakwaran da nake ci ko eban da nake ci ko amalan da nake ci yana da zafi, to zan iya amfani da miya mai sanyi. Amma dai in dai sakwaran yana da sanyi ko amalan ko eban yana da sanyi, to zan fi so abani miya mai zafi. Duk da na faɗi haka, akwai wasu miyan da gaskiya na fi jin daɗinsu da zafi. Misalin miyan egusi da miyan dage dage. Amma akwai miyan da ko ba su da sanyi ko ba su da zafi ina iya cin su, irin su miya kuka haka. Kuma gaskiya zan ce in dai abinci yana da yaji da yawa, na fi son injin inci shi da sanyi. Saboda in abin, miya yana da zafi kuma yana da yaji da yawa, hana mutum ci zai yi. Cin irin wannan miyan zai gagara.

Gaskiya zan ce ina shan madara sosai ma kuwa, saboda yana taimakawa ciwon ulcer na. Amma akwai ma, eh, wani irin madaran da nake sha kuma akwai wanda ba na sha. Misali yanzu ba na shan creamer, sai dai iya madara original. Kuma madaran da nake sha ya ganganta da me nake shan shi. Misali yanzu, madaran Peak na sachet ina, na fi son shi da garin kwaki. In na zuba garin kwaki, sai na zuba madara da siga, wani lokacin na sa hada da gyada sai na sha garin. Amma ka ga in zan sha koko ko pap ko akamu, to wannan da madaran gwangwani nake sha. In na gama haɗa kokona, na gama sa siga, sai na sa rabin, rabin madaran gwangwani a ciki na juye. In na gama juyewa, na gama haɗa kokon da madaran sai na ƙara zuba sauran rabin madaran a kai don ya ba ni wani kyan gani indai ina sha. Kuma in zan sha shayi, gaskiya ba ni da wanda na fi so a cikin madaran. Ko wane madara ina sawa a cikin shayina na sha. Kuma gaskiya zan ce ina son abubuwan da aka haɗa da madara shi ma. Misali ina son in dinga shan yogurt ko in dinga shan fura da nono kullum. Kullum ma da azumi ma kafin in aka sha ruwa, da madara nake karyawa. Madara yana taimakawa ulcer na sosai. Duk lokacin da ulcer na ya tashi, madara nake samu na sha ko gwangwani ɗaya ne kuma ba na haɗawa da siga. Madara yana ba ni juriya, baya sa na ji yunwa da wuri-wuri in na sha ma madara musamman in na sha cikakken madara gwangwani ɗaya.

Gaskiya tunda nake ɗan yaro ni mayen ice cream ne. Na taso a ɗan yaro na ina shan ice cream sosai, na tuna babanmu yana kai mu Mister Biggs mu sha ice cream. Saboda haka ya daɗe, ya daɗe da nake shan ice cream kuma gaskiya flavor ice cream ko ce irin ice cream ɗin da nake so yana da yawa. Musamman yanzu akwai iri, iri-iri ice cream da yawa kamar su vanilla, su chocolate, su strawberry flavor, su banana flavor da sauran su. Amma yanzu haka ce ina zaɓi irin ice cream da nake so gaskiya zai bani wahala saboda yawanci ina son su. Gaskiya dai yanzu ma haka ba zan ce ga wani ice cream ɗin da zan ce bana so ba. Dukansu ina son su musamman amma zan ce sosai ina son chocolate flavor yana min daɗi kuma yana sa ni bacci sosai. Musamman in aka haɗa shi da banana flavor da vanilla flavor. In aka haɗa mun guda ukun nan haka aka shimfiɗa aka sa mun abu toppings a sama gaskiya ko bokiti ɗayan ice cream zan iya sha.

Eh, zan ce na iya dafa abinci saboda ni na fiye, na fiye cin abincin gida kan abin waje. Dalilin da ya sa na fiye son dafan abinci shine, in dai ka dafa abinci ka fi ci ka koshi. Amma in dai ka sayi abinci a waje, za ga sun ba ka abincin ba yawa ko in abun, in abincin ma ba yawa. Amma in ka dafa abinci a gida, za ka yi shi, za ka dafa shi da yawa. Anjima in kana son ci sai ka ƙara ci. Amma in dai wanda aka siya ne, za kaga abincin eh zai yi daɗi amma in ka ci ka cike nan. Kuma ba za ka iya cin ƙa-- abincin yacce kake so ba. Kuma anjima in kana fara, in ka fara jin yunwa anjima ba za ka iya ƙara abincin ba. Iya abincin da aka ba ka a waje shi za ka ci. Amma in dai a gida ka dafa abincin ka, za ka iya ci ko da yaushe. Akwai irin abincin da ni kake iya, na iya dafa. Misali, na iya dafa shinkafa, na iya dafa wake, na iya dafa taliya, na iya dafa indomie, na iya dafa doya, na iya dafa dankali, dankalin Hausa da dankalin Turawa. Na iya miya, na iya miyan kuɓewa, na iya miyan taushe, na iya tuƙuɗu tuwo, na iya soya dankali, na iya soya dogon ayaba. Kuma na iya, na iya cake, na iya donut da buns. Na iya panke kuma amma abincin da ban, na san ban iya dafa shi ba shine sakwara. Sakwara ban iya dafa tuwon sakwara ba wanda za a ɗau doya a tattuka sai ya zama tuwo tuwo. Ban iya tuwon amala ba kuma ban iya alale, alala ba. Amma abincin da nake son koya yanzu shine ƙosai da samosa. Su, sune biyu abincin da nake son koyi, koya yanzu.

Gaskiya rashin wutan lantarki yana bani wahala saboda yawancin abubuwan da nake yi da wuta nake yi. Musamman in zan goge kayan sawa, in zan dafa abinci ko in zan yi cajin waya ko cajin laptop dina, duk wani abubuwan da caji da wutan lantarki nake yi. In dai to babu wuta, abinda nake yi musamman yanzu, in dai wanki ne normal da wutan NEPA ko wutan lantarki nake wanke kayana amma in dai babu wuta, to da hannu nake wankewa. In dai aka zo wajen cajin waya ko cajin laptop ko in ce cajin power bank to dinda babu wuta a gida to waje nake kaiwa in biya kuɗi nayi caji a waje. In dai wajen dafa abinci ne babu wutan lantarki da zan sa wuta na dafa abinci da wuta to da gas nake dafa abinci na da zan ci. In zan goge kayana in dai babu wutan da zan samu na goge kayana da shi, to waje nake kaiwa wajen masu wanki su wanke min sai su min goga a waje. Ta irin wannan abubuwan gaskiya in dai rashin an-akwai rashin wuta yana bada wahala saboda wani lokacin in babu-babu wuta to ba ma samun ruwa. Kuma ga shi in dai babu wuta fridge ba zai yi sanyi ba kenan ba za a samu ruwan sanyin sha ba sai mutum ya fita waje ya je ya nemo ruwan siya a waje kafin ya samu ruwa mai sanyi ya sha. Duk wannan abubuwan yana cikin abubuwan da yake ba mutum wahala in dai babu wuta.

Gaskiya, eh zan ce ina son zama kusa da taga dayawa sosai. Saboda yawanci in zan yi tafiya, in na zauna kusa da taga ina samun daman iska ya busa ni, in samu iska mai sanyi da zan iya samu na yi bacci mai daɗi. Kuma wani amfanin zama kusa da taga shine in musamman in kana tafiya, za ka iya siyan abubuwa da ake siyarwa a bakin titi. Misali abincin titi irinsu naman nama, biskit, ruwan sha da sauran su. Gaskiya zan ce zama kusa da taga yana da amfani. Misali in aka yi hatsari za ka iya samu ka fito da wuri-wuri kafin motar ya kama da wuta.

Eh gaskiya zan ce eh ina cin salati, saboda a yau din nan ma na ci salati. Na ci salati da shinkafa da mai da yaji. Akwai ni tun da nike abinda maman mu ta koya mana ciki nan tin muna dan jariri shine cin salati da shinkafa. Saboda ita ta fada mana yana da amfani cin salati ko ince sa salati a abinci in zaka ci. Domin yana bada, kara bada vitamins da yawa da jiki yake bukata dan yaro da yarinya ko ince yara gaba daya su yi girma su zama marasa kuma su yi rashin lafiya.

Gaskiya zan ce, eh na tuna abubuwa da yawa sanda nake yaro. Zan fara da ranar da aka fara kai ni makaranta. Da mama na ta fara kai ni makaranta, ranar to an biya school fees dina sai aka zo aka samin uniform sai aka kai ni makaranta. Ana kai ni makarantar ina sai mama na ta tsaya da mai makarantar tana mata magana tana juyawa sai ta gana na bar bayan ta. Ashe sai na je na hau layin ɗalibai. Kuma lokacin layin da na hau ana cikin yin assembly ne a lokacin sai na samu sai na je sai na je na hau layin ɗalibai kuma daidai na hau layin 'yan mutanen class dina. Shine suka tafa mun suka ce mun sannu da zuwa suka bani alewa saboda ranar farko na ne. Wani abin da na tuna, a sanda nake yaro shine ranar da aka siya mun ball. Na je makaranta ne na dawo sai na ga baban mu ya dawo daga kasuwa sai ya ce na shiga cikin ɗakina ya ajiye mun wani abu a kan gado. Ina shiga cikin ɗaki sai na ga ball sabuwa a kan gado sai na yi ihu na ce "eeh" sai na je na ɗauko ball dina sai na dinga ce mai "daddy wannan ball ɗin nawa ne?" Sai ya ce eh. Sai na sa-- sai na ce mai "na gode, na mai godiya." Sai na fita da shi na dinga bugawa na dinga gudu da ball ɗin ina jin daɗi. Sai abokanai na guda biyu sunayen su Yasir da Shamsu. Yasir da Shamsu suka ganni daga nesa ina buga ball sai suka zo waje na suka ce su ma za su buga sai muka dinga ball tare. Sai muka yi ta buga ball tun daga karfe biyu haka muka buga ball sai wajen bakwai wajen sallar magariba. Ba mu so mu shiga cikin gida ba amma sai iyayen mu ne suka kira mu kafin mu tafi sai na ce musu "gobe ma ku fito muyi ball." Haka muka dinga ɗana ball indai muka dawo daga makaranta kuma mun gama yin aikin gidan da aka bamu daga makaranta. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na tuna sanda nake yaro. Wani abin da na ƙara tunawa shine haihuwar ƙani na. Da aka haifi ƙanina aka kai a asibiti sai aka dawo da shi gida. Muna gida muna jiran shi da mama na. Suna zuwa muka yi murna sai muka dafa abinci muka yi cake muka ji daɗi, muka ji daɗi. Wani abin da na ƙara tunawa sanda nake ɗan yaro ɗan jariri shine sanda muka yi tafiya tun daga Ebini muka yi tafiya zuwa Kano. Dogon tafiya ne mun yi wajen awa ashirin da uku a hanya. Saboda haka gaskiya zan ce na fi gajiya a wannan tafiyan. Duk tafiyan da na yi har na girma yanzu ba wanda ya kai wancan dogo. Amma abubuwan da na gani a han-a hanyar zuwa Kano har yanzu yana cikin ƙwaƙwalwa na. Mun ga dabbobi da yawa a hanya mun ci iri-irin abinci da yawa da da ban taɓa ci ba. Kuma abincin a hanya yana da araha. Har muka siyi ayaba. Ayaban da muka dinga ci a hanya saboda a garin mu bamu da ayaba da yawa. Kuma ga shi a hanya muka samu ayaba mai araha. Shine wannan tafiyan yana cikin abubuwan da na tuna sanda nake yaro saboda dogon tafiya ne kuma da muka gama tafiyan a gajiye mun iso Kano ina aka ce ina shiga Kano na fara bacci.

Zan ce yanzu tsintsiya biyu nake amfani da shi. Ɗaya tsintsiyan kauye, ɗaya kuma dogon tsintsiya na turawa. Tsinken kauye ina amfani da shi wajen wanke banɗaki, tiles ɗin banɗaki da tsintsiyan kauye nake wanke shi. Amma dai dogon tsintsiya na turawa ina amfani da shi a cikin gida saboda kura, saboda ina amfani da tsintsiyan kauye yana tayar da kura kuma ya bani mura. Saboda haka nake amfani da dogon tsintsiya na turawa da dinga share abuna a miƙe ko ce a tsaye. Nuna haka baya bani mura.

Toh, abin da nake yi da yamma kafin na kwana shine da haka. In na dawo daga aiki da yamma sai na dawo gida, na yi wanka, na yi alwala sai na yi sallah. In na gama sallah sai na fita waje majalisa in zauna da abokanaina na ɗan sha iska sai mu sha shayi a wajen kafin na koma gida wajen karfe takwas. In na koma gida karfe takwas sai na samu abinci na ci, na yi magana da iyalina, na taya yarana yin assignment ɗinsu. In na gama yin assignment ɗinsu sai na yi musu ƙara, sai su yaran na musu wanka, na kai su cikin ɗaki su kwanta su yi barci. In sun yi barci sai na dawo falo na duba, na buɗe laptop ɗina, na duba aikin da ya rage mun da ban yi a wajen aiki ba sai na yi aikin. In dai kuma babu aikin da ya rage mun a wajen aiki sai na ɗau PS5 ina sai na yi game ɗin ball na wajen awa ɗaya zuwa awa biyu. In na gama game ɗin ball sai na ɗau Alqur'ani na sai na ɗan karanta ni da matana wajen minti talatin. In muka gama, gama karantawa sai ni da ita mu shiga, mu shiga ɗakin mu, mu ƙara yin wanka sai mu sa face mask ɗinmu na beauty da na skincare products ɗinmu a kan fuskanmu. In muka sa sai mu zauna wajen minti talatin zuwa arba'in mu dinga hira ko mu dinga duba wayanmu musamman Instagram. In mun gama dubawa wajen minti talatin haka sai mu wanke skincare products ɗin daga fuskanmu sai mu samu mu je mu kwanta. Amma kaf mun kwanta muna tabbatar ce, muna tabbatarwa ce cewa muna shan ruwan zafi da aka sa lemon tsami a ciki kafin muyi barci. Shi ne ƙarshen abin da muke sha kafin mu kwanta da daddare.

Eh, zan ce duk lokacin da nake yin hamma ina tabbatarwa cewa ina rufe bakina saboda babu kyau in mutum yana hamma ya buɗe bakin shi kawai bai rufe ba. Ni ma yaran da suke gidanmu haka ne tabbatar cewa ina koya musu cewa bai kamata mutum ya bar bakin shi a buɗe ba in yana hamma. In mutum yana hamma ya kamata a ce ya rufe da baki. Sorry, ya ƙuri, zan ce ya kamata a ce ya rufe da hannun shi ko da rigan shi in dai ba in dai da dama.

Zan ce yanzu gaskiya ba an yi min lokacin da nake amfani da intanet, saboda ni gaskiya data na a kunne yake a kullum. A ko da yaushe ina barin data na a kunne sai dai ban da cajin a waya. Amma idan ina da caji a waya, data na nake bari a kunne saboda ana iya tura mun sako a online da zan iya, da zan iya, da ya kamata na yi amsa da wuri. Saboda yanzu na bama wani kira da normal kati, yanzu in ma zan kira mutum a cikin WhatsApp nake kiran mutum, na audio call ko kiran bidiyo. Saboda haka mutane da yawa ta WhatsApp suke samu na, in za su kira ni sai sun kira ni da WhatsApp. Ma dan da, saboda haka in dai na so na samu wayar ko in ce, in dai na so kiranta shigo waya na ya kamata in bar data na a kunne. Ke nan ko da yaushe data na a kunne yake, ke nan ko da yaushe nake amfani da intanet.

Eh zan ce ina sanya belt, ina sa seat belt kullum in na hau cikin mota saboda yana, yana ɗaya daga cikin dokan hawan titi. Dokan hawan titi ya ce in za ka hau cikin mota kuma ka, ana kunna motar yakamata ce ka saka seat belt ɗinka saboda tsaro. Kuma saboda in aka yi hatsari kar mutum ya samu wani babban ciwo ba. Saboda haka ina sa belt ina, seat belt ina kullum. Saboda ni akwai ni da bin ka'idoji da yawa, ko ince akwai ni da bin ka'idoji sosai. Saboda haka ina hawan cikin mota ana kunnawa zan tabbatarwa na sa seat belt ina kafin motar ya tashi.